Ina zuwa kasuwa da safe, wuraren ƙarfe goma. A lokacin nake zuwa kasuwa, domin duk shirye-shiryen da zanyi a lokacin na riga nayi. Saboda idan na tashi da asuba, idan nayi sallah, na dawo sai in dan kintsa, in ɗanyi bacci kaɗan. Idan nayi bacci kadan sai in-- ina farka sai in shiga wanka. Idan nayi wanka, na gama yin wanka, zan sa kayana. Zansa kayana sai in shirya fita kasuwa. Saboda bana dawowa da wuri sa'anann kuma a dukkanin da abinda mutum zaiyi ko bawa ko meye zaiyi to wannan hutun shiya sa nake kaiwa har ƙarfe goma in samu na fita ba. Wani sa'in ma nakan huce karfe goma. Domin ni a hutu a wurina abu ne mai mahimmanci wanda kuma ya zama dole tilas ko kana so ko baka so. Saboda banga amfanin kana aiki babu hutu ba. In kana aiki ya kamata ka ringa sa hutu a cikin ayyikanka. Karka zama mutum ne mai yin aiki kawai ba tare da lissafi ba, mai yin aiki ne kawai ba tare da hutu ba, mai yin aiki ne kawai tare da, tare da kasancewa kamar ana-- kana amfani da jininka amma ba ka hutawa. A gaskiya, ina ɗauke wannan a matsayin shashanci ko kuma matsayin rashin sani. Domin ita lafiya ita ce garkuwa a kan kome. Idan baka lafiya babu yanda za kayi kai aiki. To irin wannan kuma yakamata mutum idan zaice kasuwa ya ringa zuwa a lokacin dake tsammanin cewa lafiyashi lau sannan kuma bashi da wata matsala ko kuma wata la'ani a tattare da jikinsa. Shi kasuwa hakika abu ne na rahama ko kuma sannan abu ne na albarka. Wanda duk wanda Allah yasa yana kasuwanci to hakika abu mutum gidane. Abun godiyane. Ya kamata ya gode ma uban giji saboda idan kana da kasuwan da kana iya juyawa, gaskiya ba ƙaramin sa'a haka kake dashi ba. Saboda aƙwai wanda shi yana gida yanzu a haka yana ƙaramin inama zai samu koda kasuwancin da zai ringa ɗan juyawa don ya rafama kashi asiri, amma babu, babu ba kuma saboda wai girman kai ko wani makamancin haka bane. A'a, saboda Allah bai kawo masa bane. Haka, haka daga irin haka wani kuma Allah ke juya tunaninsa ya koma yana yin sata koya koma yana yin abun da Allah baya so. Allah de ya kiyaye. Gaskiya idan kana da kasuwanci, hakika abin farin ciki ne, abin jin jinawa ne. Saboda ita kasuwanci albarka ne akwai alheri a cikinsa sannan kuma akwai albarka a cikinsa. Domin koda ɗan dubu uku, dubu biyar da kake samu a kullum, zata biya maka bukata na yau da kullum. Bawai ka zouns ka kasance mai tunanin, ya zanyi kaza, ya zanyi kaza bazan kuma bakada kaza ba. Irin lokacin mutum ya kanyi tunanin tom inama zan samu kaza inama zan samu kaza. Mafi yawancinmu a yanzu ba kome bane yake shi. Can ya-- ba kome bane yake raunanamu kamar ace baka da riba. A wato baka da jari, bakada jari balantana kayi kasuwanci harka samu riba. To wannan jari shike karya waƴansu wani ya iya aiki amma to bai damu da zai tallafa masa da har zai iya bankasa shi kasuwancin nasa. To wannan shine matsalar da muke samu kuma hakikanin gaskiya wannan matsalar ya yawaita, ya yawaita. Saboda lokacin da mutum yana da basira yin abu kuma ya kasa samun daman wanda zasu tallafa masa, to hakikanin gaskiya basiran nasa ba shida amfani a doron ƙasa. Gaskiya ina zuwa kasuwanci da safe ne ƙarfe.

Eh ina rufa baki lokacin hamma. Idan har haman ya kai ga cewa na buɗe baki sosai to ya zama mun dole dole sai na rufa baki. Idan ba rufa baki ba to komai ma zai iya shiga cikin bakina. Hakan ya taɓa faruwa kasance ina hamma, gashi ban sa hannu ba kawai sai ga ƙuda ko wani abu na wata halitta na ubangiji ya so ya shiga cikin bakina. Kuma hakan na faruwa saboda iska kuke son fitarwa. Eh to ka fitar da iska kai kuma ka ƙi rufe baki to wanan rashin rufa bakin naka zai sa har ya sa wani ƙuda ya nima yace zai shiga cikin bakin naka. Yana da kyau mutum idan zai hamma yana da kyau ya ringa rufa baki. Hamma ba wai mutum ne ke tirsasa hamma ba. A'a tana zuwa ne shi ma mutum wanda ke yin hamman ma ba ya so. Ba ya sanin mutum yana da abu yana yin hamma. Aka so mutum idan yana so idan yayi hamma to ya rufe bakinsa. Idan ya refe bakinsa saiya nema tsari daga shaidan sai tofe miyau a gefen hannun hagunsa. Wannan shine yafi inganta a cikin musulunci. Kuma shi hamma, amma, hamma yana kawo hasali ne daga wataƙila gajiya ko kuma mutum na son bacci. Idan ka ga mutum yana hamma to akwai abu guda biyu ne. Ko dai ya riga ya gaji ko kuma mutum ne wanda yake son bacci. Mutum idan yanada buƙatar bacci zakaga yana hamma. Wani kuma idan ka ga yana hamma to gajiya riga ya yi masa yawa. Shiyasa zakaga yana yin hamma. To wannan shine. Sannan kuma a duk lokacin da mutum zaiyi hamma kuma bai rufe baki ba to waɗannan matsaltsalun shi ake guje ma wa kuma kome zai iya faruwa. Musulunci hamma wani abu ne wanda ba mutum ne ke tirsasashi ba. Tana zuwa ne kawai ba tare da sanin ka ba. Tana zuwa ne ba tare da sanin ka ba. Me zai hana? Me zai hana ka rafe baki kafin hamma nan ya taho? Me zai hana ka tabbatar da cewa ka rufe bakinka? Ka kasance ka rufe bakinka sannan kuma ka yi hamma ɗinka cikin aminci cikin lumana ba tare da wata cutarwa ba ko ba tare da wani abu ba. Amma idan kana hamma kuma gashi wataƙila kana kusa da janasa a datti ko najasa ko wani makamancin haka to yanzu sai kace za ka buɗe baki haka har cuta su shiga ko makamancin haka. To shiyasa ake umurtar mutane da su idan za su yi hamma yana da kyau mafi a'ala yana da kyau mutum a ce ya ringa rufe bakinsa. Saboda mutum bai san abin da zai shige bakin nasa ba. Bai san abin da zai je yake kawo ba har ya shige cikin bakin nasa. Yana da kyau ma in mutum ma zai samu ma ba ma da hannu guda ɗaya kamata ya rufe bakinsa ba. Yasamu dama in har guda ɗayan nan bazai rufe bakinsa ba yasa hannu biyu, domin anaso mutum ya rufe bakin ne gabaki ɗaya, yanda ba abunda zai shiga cikinsa saboda wannan ita ce babban dama da zai ba ma wani ciwon iska ko kuma wani, wani ƙuda ko makamancin haka dama a shiga cikin jikin mutum. Saboda a duk lokacin da ka buɗe baki a lokacin kaman kana ba su dama ne akan cewa shigo ya shigo, ya shigo yayi abin da yake so yayi. Amma idan kana hamma kana iya rafa bakinka to babu yanda za a yi wani abu yayi yunƙurin cewa ma zai shigo cikin bakinka. Saboda ka rafa bakinka to me ya rage? Babu abin da ya rage kuma babu abin da zai yunƙurin shiga cikin bakin naka. Wannan shine hamma idan za ka yi hamma yana da kyau mutum ya ringa rufe baki.

Eh muna duba kalanda kullum. Kalanda ko na bango ne ko na cikin waya ne ko na ina ne ma, indai kalanda ne muna dubawa. Saboda yana da muhimmanci duba kalanda. Saboda duba kalanda shi zai tabbatar maka cewa ka san yau ka za ne, gobe kuma ka za ne. Wani zaka ga yana rayuwa ne amma bai ma san gobe yaushe ne. In ma yau ace misali, Alhamis ne, gobe Juma'a. To ba lalle fa ya son gobe Juma'a ba. Tunda, a, tunda ba wai yana duba kalanda ba ne. Ba wai yana duba mene mai Allah zai wa ka, zai, zai, zai kasance zama gobe. Bai san abin da zai kasance gobe ba. A yau ɗin kuma yana ma rayuwa ne ga shi nan dai. To, mafi dacewa kuma mafi alheri, mutum ya kasance yana duba kalanda a ko ina. Idan yana duba kalanda shi ne zai tabbatar masa da cewa eh wane ka san me kake yi, mene ne yau, yaushe ne ka za, gobe ne ka za, gobe ne ka za. Amma baka duba kalanda ba yanda za ka yi ka san da wannan. Kalanda gaskiya abune mafi muhimmanci wanda tun can can shekaru da dama aka ƙirƙira wannan kalanda. An ƙirƙira wannan kalanda ne a ƙarƙashin waɗansu kafirai wanda suke ƙoƙarin amfani da gunki da sauransu. Kaman Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Wannan day, day, day, day, day, day dinnan. Gabaki daya idan ka lura kalanda ce, sannan kuma tana da ma'ana. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Su suka sa sunayen gumakan da suka sani wa inna Monday, Thursday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday haka. Duka suna da ma'ana kuma dukkanin su sunan gunkaye ne. To, ina ma da ace suyi amfani da basira su su haƙuri a kansu ba ma musulmai suna. A duk lokacin da sai su, sai su ƙoƙarin su ƙirƙirar nasu zasu kaiwa Zallar su mu musulmai su masu kirkiri nasu. To, amma sun je sun ƙirƙiro abin da akwai sunan gumaka a ciki. Amma to mu bashi muka dabu da shi ba. Saboda su ta duniyan gabaki da nasu ne. Domin mun duk abin da za su yi a duniyan ne take ƙarewa kawai. Mu kuma muna da duniya haka kuma lahira. Idan kayi da kyau za ka samu a duniya kuma haka zalika karayi da kyau za ka samu alayira. To wato za ka ci abun guda biyu ke nan a lokaci guda. Amma idan ya kasance ba ka yi da kyau ba, wa lahira ba, sannan ka daure wa duniya za ka ci guda ɗaya ne kawai zai zama a duniyan ne za ta ƙare. Shiyasa ake so idan duk abin da za ka yi zai kasance kana yi tare da duba lokaci. Kana duba yanayi da kuma rayuwa. Ita kalanda tana da muhimmanci wajen duba lokaci. Watakila idan kana da, in kana tunanin cewa wayarka ba a saiti take ba, to kana damana za ka je ka duba kalanda na bango. Don ka san menene yau kuma ka san menene wane ya faɗa ko da bai kai ki bani dogun sentence ba. Kuma a ranan da kake tunanin ka za ka za ni, ayi magana a kanka ka. To idan ba ka da kalanda ta yaza ka san ranan da aka yi ka ba. To wato sai ka koma kan kalanda ka san me mene lokacin da aka yi ka za ko kuma yaushe ne aka yi ka za. Wannan shi yasa kalanda yana da matuƙar muhimmanci. Sanan duk wanda yake gida yake rayuwa da shi da iyalinsa. Ya kamata ace ya mallaki kalanda cikin wayan sa da ko na karatu. Ba don kawai saboda a doba, amma saboda a ringa dubawa na yau da kullum.